To, yadda ake samun tafiya mai araha shine mutum ya tafi wajen hawa mota ko abin hawa na gwamnati. Abin hawan nan ya zamana ko mota ne ko mashin ko jirgi. Ko ma mene ne amma idan na gwamnati ne to mutum zai iya samun wannan abin hawa cikin sauƙi kuma ba mai tsada ba kuma zai samu araha matuƙa sosai sosai. Amma idan ba abu na gwamnati ba ne, to sukan ƙara kuɗi babu gaira ba dalili saboda masu abin hawa na kuɗi sukan sa kuɗi mai mutuƙar tsada wanda mutum zai iya, zai iya fin kowa a kan na kuɗin gwamnati. To duk wanda yake son ya hau abin hawa mai araha ko yayi tafiya mai araha, to tabbas ya nema wani motan gwamnati ko abin hawar gwamnati ko jirgin gwamnati ya hau saboda shi ne gaskiya zai taimaka wajen samun tafiya mai araha.

Hanya mafi sauƙi da muke kare kanmu daga sauro shine akwai gidan sauro da muke amfani da shi mu shiga mu saka a kan gado idan mun zo kwanciya. Zamu ɗaura akan gado ko ɗaurashi gefe da gefe muyi mu zo mu shiga. Wannan gidan sauro in kwanta aciki. Wannan zai sa sauro idan yazo bazai samu dama ya ciji idan ba haka ba sai muyi amfani da.